Sosai a kullum ina yin addu'a saboda na yarda cewa addu'a ita ce mabuɗin dukkan wani abu. Duk abin da ake so Allah subhana wata'ala ya amsa maka, toh ka sa shi a cikin addu'a. Toh zuwa lokaci, lokaci bayan lokaci za a amsa maka wannan abun. So na kasance a kowane lokaci idan nayi sallah ina yin addu'a, ina rokon Allah duk buƙatu na kowane kala ne, kowane iri ne.

Ina son malamai ƙwarai da gaske ba kamar malaman mu na Musulunci. Amma na kasance na fi son malamin da yake wa'azi akan shiryiwa. Ba malamin da yake yawan tado rigima, faɗa da soran abubuwa ba. A'a, malamin da yake son sasanci ya sasanta wannan tsakanin wannan. Kaman malamin da yake, um, taimakawa wurin raba rigima tsakanin Kirista da Musulmi ko kuma wurin raba mu rigima tsakanin aƙidu mabambanta. So ina son irin wannan malamin, irin wannan malaman. So ina sauraron wa'azinsu ƙwarai da gaske a ko kuma kowane lokaci.

Saƙonni abubuwa ne masu mahimmanci ƙwarai da gaske kuma sannan abubuwa ne wanda wasu daga cikinsu suke buƙatar sirri. Saboda haka sau da yawa na fi amfani da app ɗin WhatsApp wurin saƙonni. Yawan ci, yawanci na fi amfani da shi wurin saƙonni saboda da abokaina, da ’yan uwa da kowa da kowa tanan muke gaisawa. Tanan nake karɓar saƙonni abubuwa da yawa da na cike na karatu da sauransu da yawa tanan nake karɓar saƙonni kuma yafi sauƙin amfani. Sannan kuma baya jan data sosai sannan kuma yawanci mutane a kaso ɗari, kaso casa'in a cikin ɗari na mutane suna amfani da shi. Saboda haka shi yasa nake son amfani da shi nima.

Aha miyau so da yawa na fi tofar da shi a inda yake da ƙasa. Saboda in na tofar da shi a inda yake da ƙasa sai kuma in sa hannuna in kulle wannan miyau ɗin. Saboda a al'adan mu da fahimtar mu babu kyau mutum ya dinga zubar da miyau a wurin da bai dace ba. So ko kuma ka dinga zubar da shi inda mutane za su ji kyama an fi so ka zubar da shi ka kuma rufe saboda ka ɗauki cuta ko kuma kar wani ya taka saboda kar ka fita ka cutar da al'umma.

Ni a wuri na ranar da tafi kowace rana ƙyau a mako, itace ranar Juma'a. Saboda ita wannan rana, ranar ce ranar da mutane da yawa suke fitowa domin bautar Ubangiji. Ba kamar mu anan ƙasar Hausa, yawanci ranar Juma'a ne za'a fito ayi sallar Juma'a tare sannan itace yawanci rana da aka fi sada zumunci. Yawanci an fi zuwa zumunci a gaida ƴan uwa, a ƙara samun fahimtar juna sosai. Sannan kuma babban abin ma rana aka haife ni saboda haka shiyasa nake matukar son ranar Juma'a.

Eh, farkawa ta tadanganta amma sau da yawa na fi farkawa da asuba domin in yi sallah asuba. Saboda, ah, ni musulmi ne sannan kuma ina a ƙasar Hausa ne. So sau da yawa mu a nan gurin ana farkawa ne da asuba. So dan na farkawa wannan farkawai ban ƙara komawa kuma siyan lokacin.

Ina, ina taimakawa mutane ta hanyoyi da dama. Kasancewa ni, mutum ne wanda ba mai ƙarfi sosai ba, wanda ba lalle na taimakawa mutane ta hanyar kuɗi ba. To ina taimaka musu ta hanyar shawarwari. Mutum zai zo da matsalar shi, zan bashi shawara. Su irin wannan abubuwan zan tambaye ka shin, me kake buƙata? In ba ka shawara sannan ina koya musu ilimi. Kasancewa ta ina ɗanko musu abubuwa kamar ilimin addini. Ina koya musu kyauta domin su san abin da ya kamata sannan su shiryu. Sannan bangaren shawara ina ba shawara kamar da ra'ayi ba. Sannan idan na ga ana wani abun da bai dace ba ina kokarin tsawatarwa saboda shi ma wannan ina ganin shi a matsayin taimako. Sannan shi ma taimakon na kuɗin ina yi a lokacin da nake da halin taimakawa to ina yi. Irin wannan abubuwan sune hanyoyin da nake bi wurin taimakawa mutane.

Sosai da sosai ina motsa jikina saboda na san mahimmancin motsa jiki. Kasancewa ni dalibi ne na kimiyya da fasaha, na san mahimmancin motsa jiki ƙwarai da gaske amma ina motsa jikina ba irin motsa jikin da mai yawa wanda zai bani wahala ba. Ina ɗan yi ne a cikin gida, wani bi tare da ƙannai da 'yan uwa. Badon komai ba sai danna fahimci cewa motsa jiki yana ƙara lafiya ƙwarai da gaske.

In dai wasa ne, to na fi son wasan ƙwallo saboda, eh, eh ina matuƙar samun farin ciki wurin kallon wasan ƙwallo. Na kasance ni ɗan Barcelona ne, to duk lokacin da wasa na zatai ƙwallo ina zuwa in kalli wannan wasan sosai.

Sosai ma kuwa ina shan, ina cin ina shan ƴaƴan itace ƙwarai da gaske ruwan saboda yana ƙara lafiya ƙwarai da gaske sannan yana da daɗi kuma na kasance ina matuƙar son ƴaƴan itace ƙwarai da gaske ina sha sosai.

A gaskiya na fi yin cajin waya ta da daddare. Saboda mu a nan wurin mun fi samun wuta da daddare, shi yasa sau da yawa idan zan sa cajin waya. Na fi sa shi ne da daddare.

Idan na farka da safe, abin da nake fara yi farko shine ina fara goge bakina. Idan na goge bakina ta hanyar amfani da brush sai in yi alwala. Idan na yi alwala sai in yi sallah. Idan na yi sallah ina ɗan yin karatu, na Alƙur'ani haka ko kuma wani littafi. Sannan je sai in je in gaisa da iyayena. Idan na yi haka to sai in zo in yi wanka sannan sai in fita aiki. Wannan shi ne abin da nakeyi da safe lokacin da na farka.

To, ni dai kasan cewa ta ni jagora ne daman a abubuwa da dama. Ina jagoranci a makarantar da nake koyawa, sannan ina jagoranci a makaranta, a wasu wurare. To, ina jagorantar mutane ta hanyar gaskiya da adalci. Saboda kular da na yi shine babban jagoranci ba shine kawai ka zauna ba ka da abin da za ka yi ba, ko kuma ka dinga iko a kan na ƙasa da kai. A, ni fahimtar da na yi, jagoranci shine ka kasance mai gaskiya, sannan ka kasance mai sadaukar da abin da kake da shi zuwa ga wanda kake jagoranta. Wannan shine babban jagoranci. Sannan, a makaranta ma ina jagoranci, irin haka ina taimakawa wurin yin sulhu, tsakanin mutane idan suna rigima ko masu yin gaba, in taimaka in dai-daita su. Saboda na fahimci cewa, Gaba ita tushen duk wani fitina da ke haddasa duk wata fitina da ke faruwa, ah--

Abincin da na fi so, na fi son tuwo haka da miyar kuɓewa. Na fi son tuwo da miyar kuɓewa saboda abinci ne namu na gargajiya sannan kuma mai daɗi. Sannan aka zo kan ɓangaren abincin da muke ci na ruwa, na fi son fura wadda ake yi da gero. So ina matuƙar son tuwo da miyar kuɓewa saboda na farko tuwo yana riƙe ciki sosai sannan kuma yana ƙara lafiya. Ita kuɓewa tana ƙara lafiya a jikin mutum. So saboda haka shiyasa nake son tuwo da miyar kuka ƙwarai da gaske.